Eh ina sanya agogo a hannu kuma nakan sa shi a hannun hagu na ne, so ina sa shi domin ado gaskiya ba wai da duba lokaci ba. Agogo abu ne mai kyau da yake fitar ma namuji da kyan shi, yake ƙara masa kyan adon sa idan yasa sutura da kuma idan zai fita ba wai dan duba lokaci kawai.

Okay, nakan shaƙata da wasannin waya haka. Nakan ɗan buga wasanni a cikin wayana, sannan wasu lokutan kuma ina kallon fina-finai. Aaa sannan ko kuma in ɗan sayi abin kwamala she haka dai, in ɗan ci, in ɗan sha. Sai haka nake da amfani da lokutan hutu na.

Ban riga dai na fara aiki ba saboda ni dansiye da siyarwa ne ta kasuwan crypto, to bana zuwa aiki gaskiya. Aikina a gida nake yi shi kuma ya danganta da lokacin da nagadama yin aikin tunda bawai a ƙarƙashin wani nikeba.

Gaskiya, to zan iya cewa dai, a sati nakan kalla so ɗaya. Dan ni ba wani ma abocin kallon madubi bane haka. Kawai ni da na yi wanka na fita ne ke ba lallai in kalli madubi. A sati dai haka na kan kalla so ɗaya. Shi ma don kai ya zama ba na kallo ne.

A gaskiya ni na fi son zama a kan kujera, saboda a nan yake samun natsuwa da kwanciyar hankali idan na zauna. Idan dai zan ci abinci ne nake, na fi son in zauna a kan tabarma. Amma in dai ba abinci zan ci ba gaskiya na fi so na zauna a kan kujera. Nan ne zan samu natsuwa da kwanciyar hankali da kun.

Okay, ya'yan itacen da na fi so shine ayaba da kankana. Ina son waɗannan biyun sosai sosai. Ina son ayaba shi saboda ƙanshin shi da kuma laushi da yake dashi wurin taunawa. Shi kuma kankana ina son shi saboda zaƙin da yake dashi, da ruwan da yake dashi. Ina son ayaba shi saboda ƙanshin shi da kuma laushi da yake dashi wurin taunawa.

A gaskiya ne, da wuri nake zuwa wurare. Alal misali, yanzun ace min, zan je guri kaza, kaman ƙarfe goma na safe, to ƙarfe goma nan, na yi, zai mun awannin waje jan. Bana, bana ɓata lokaci gaskiya.

A'a ina jin kukan zakara gaskiya da safe, saboda a nan gidan mu ma muna da zakara. Kulin da safe wani lokacin ma shi ke tashin mu da mun tashi da kukanshi muke fara saurara kuma kukan nashi na da ƙara gaskiya. Ba wai kuka bane da ake yin shi a hankali, kuka ne wanda idan yayi kowa sai yaji.

Ina daidaita aiki da rayuwa ne, yanda zai kasance ko wanne na bashi lokacin shi. Lokacin aiki zan yi aiki sannan kuma lokacin rayuwa shima zan yi rayuwa na. Zan ba ma 'yan uwana lokaci, zan ba ma komi dai lokaci akan tsari.

Nakan sasanta rikici a aiki idan rikicin ya kasance tsakanin mutane biyu ne. Zan kira kowanne, sannan inji ɓangaren nashi, inji na wannan meye ya faru da har ya haɗa rikicin, shi ma wannan inji nashi me ya faru har ya kai ga rikici. Sannan sai in duba a samu daidaito tsakanin su biyun saboda ayi maganin rikicin a samu maslaha tsakanin su.

Eh nakan zauna a kan gwiwa na amma ba ko da yaushe ba. Nakan zauna a kan gwiwa na ne idan zan motsa cikina ko kuma lokacin sallah. Amma indai ba haka ba ban cika zama a kan gwiwa na ba gaskiya. Wannan lokuta biyu dai su ne suke sa ni in zauna a kan gwiwa na.

A'a bana kunna kendir a gida gaskiya, saboda yanzu ai lokacin kendir ya wuce. Yanzu lokacin wutan lantarki ne, za ka seyo toshilanka ko kuma in an kawo wuta za ka haska ka ga haske. Yanzu kendir gaskiya ba a cika amfani da shi ba kamar yadda ake yi a da.

Na fi yin cajan waya na cikin dare idan zan kwanta bacci. Ko sai in sa shi a caji kafin na tashi da safe ya cika? Sai in ci gaba da amfani da shi kawai ba bukatan Sai na wani kara sa mai caji ko da zan kara sa cajin sai da yamma haka in ɗan sa ka ɗan dai saboda kar wayan ta mutu kafin kuma daren tayi.

Ina yin kiran bidiyo gaskiya, musamman abokaina da suke nesa dani. Idan za mu yi magana yawancin lokuta kiran bidiyo muke yi saboda mugajuna. Muɗan rage, muɗan rage kewan juna da muke yi sannan kuma mugajuna sai kaman muna kusa da kusa ne muke yin magana.

Ina riƙe lema gaskiya saboda na koyi haka ne wani lokaci. Na bar gida da daddare ana ruwan sama, na manta ban ɗauki lema ba. Hakan ruwa ya zane ni, to tun daga lokacin na fara ɗaukan lema in ana ko hadari na gani in zan fita naga--naga lema zan ɗauke shi in tafi dashi saboda kar ruwa ya ƙara duka.

Sau ɗaya nake wanke tufafi, in na sa shi sai in cire in wanke, kafin in ƙara maimaita wa. Saboda shi yawan wanke tufafi yakan kashe su. Sai ka ga tufafinka ya mutu da wuri ka dinga ba mamakin me ya kashe shi. Ashe yawan wanki ne. Wanki ma musamman idan wankin da ake yi shi da hannu ne.

Ina sayan abubuwa da yawa daga kasuwa gaskiya. Nakan sayi turaruka, man shafawa, sabulu na wanka da wanki. Nakan saya kayan miya, kayan abinci. Yawancin da abubuwan da nake saya gaskiya daga kasuwa nake sayan su don ban da nisa daga kasuwa, ga gidan mu ga kasuwa.

A'a ina shan ruwan 'ya'yan itace gaskiya sosai. Ba kamar ma ruwan rake. Ina son shi gaskiya saboda ni ma abocin zaƙi ne. To kuma tun da na gane cewan shi zaƙin da ke zuwa da kayan itace zaƙi ne mara illa sai na aboce shi. Abu kaɗan na sha ruwan itacen rake.

Gaskiya ni dai na fi son miyan agushi. Idan aka sa miyan agushi aka yi shi da kyau da kauri, ya ji manja, ya ji magi, sannan aka sa mai nama musamman ma naman ganda. Ina son miyan nan gaskiya, ina son shi sosai.

Gaskiya ina tuna abubuwa da yawa daga yaranta, musamman lokacin da muke taruwa a unguwa muna wasanni, lokacin bamu da matsala sosai, mu yi wasanni, mu je nan, mu je can, mu ci abinci tare, mu tuƙa kekunanmu, mu yi wasa dai. Kumi abubuwan da nake tuna wasu na da yawa gaskiya.

Ina duba saƙonni akai-akai gaskiya. Bama zan iya kirga yawan lokacin da nake dubawa ba, saboda aka aiko saƙonni masu muhimmanci kuma rashin duba su zai iya sa mutum ya manta abu muhimmi. So, shiya sa nake yawan duba saƙonni gaskiya akai-akai.

Bana wani jin wani abu ranan biyan albashi gaskiya. Zan dai dan ji eh, alaman yau kuɗi zasu shigo, zan ji ɗan daɗi a raina. Amma ba wani abun da yake canzawa. Tunda kuɗi ne da dama ka riga ka san ka yi aikinsu so kuma dole za a biya ka. To ba wani abu bane a ciki gaskiya.

Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar duba shi fiye da sau ɗaya. In duba duk abin da ya kamata in duba da zai sa in gamsu da cewar, eh wannan aikin mai inganci ne ko kuwa ba mai inganci ba ne don ba na wasa wurin duba ingancin aiki gaskiya.

A'a, ba na amfani da mataimakin murya gaskiya. Da muryana nake magana, nake komi. Bana buƙatar wani taimako, wani ya taimaka mun. Da muryana nakeyi zan yi magana, za a ji ni, zan yi komi. Muryana dinnan dai shine. Bana amfani da wani abun taimakon murya gaskiya.